Wani launi bangogin ku suke. Wani irin launi bango ne ku ke dashi. Wani launi mbango ku ke suke. Wani irin launi bangogin ku suke. Wani irin launin bango ku ke dasu. Wani launi mbango gin ku suke.